Kana iya hawan keke? Lallai tabbas ina iya hawan keke. Ina hawan keke. Amma na jima rabona da na hau keke gaskiya. Tunda ina karami, ina da keke nawa na kai na. Kuma nayi ta hawan keke. Ah, ga lokacin na siye ta sai na girma na kai kusan shekara, ah, goma sha ah, bayan na kammala makaranta sakandiri, to daga baya aka saida keken da sunan za a cika a sayo mun mashin. To tun lokacin da aka saida keken nan, ban sake hawan wannan keke ba har izuwa wannan lokacin. Ban hau keke ba. Sai in ga ya yara ƙanana suna hawan keke kuma wasu manya ma a anguwa haka sukan hau keke suka wuce da keke. Amma rabona na hawan keke na mance gaskiya. Lallai tabbas ina iya hawan keke.